Eh, na fi son abinci mai yaji. Amma ba wannan irin da zai ji yaji sosai har ma ya hana dandano. Amma ni a rayuwa na, na fi son abinci mai yaji. Abinci mai yaji ya sa abinci yana da daɗi, ya sa abinci yana da, yana da kala. Na fi son shi.

Eh, ina kulle ƙofa har kullum. Ko, ku ma na shiga ɗaki zan kulle ƙofa. In ba so ba da wani abu ba ya hana dabbobi, kaman su kunnamai su maciji kada su shiga mun daki. Amma, amma musamman so ba da tsaro yana da kyau ko komai da lafiya yake. Taro yana da kyau, ya fi kyau.

Eh ina iya yin iyo amma ba ƙwararre sosai ba. Na fi so iyo a wurin da bai zurfi ba. Na fi so iyo kuma a cikin rana wurin yana da zafi saboda in na shiga ruwa zai rage mun zafin jiki. Kuma na fi so ruwa a jikina haka. Na fi so sanyi fiye fiye da zufa.

Aini a wurina a Afrika ana koyon mu mu raba abubuwan mu. Ba raban wawanci ba amma, amma raban a kauna. Saboda haka abinci ma shine abin farko ana ce mu raba. Mu raba abinci saboda akwai wadansu da ba su da abinci. Akwai wadansu ba su ci abinci jiya, wadansu ba su ci abinci yau ba, wadansu ba su san ko za su ci abinci gobe ba. Saboda haka akwai mutane da, da suna so abinci amma saboda abubuwa haka ba su, ba za su iya su samu abinci ba. Ko sun samu amma saboda abubuwa kamar suna da yara ko suna da wadansu iyalinsu ba su, ba su yi ba abinci ya kai su ba. So ana koyar mu, mu raba abincin mu. Saboda haka mu raba abinci da mutane dukkan mu mu ci, in dukkan mu mun ci, ya abu mai kyau ne. So haka mata dukkan mu mu raba abinci, mu ci abinci abu mai kyau ne.

Ya kamata in na tashi da safe haka ban mike jikina ba, bana jin dadi jikina. Saboda haka kowane rana, kowane safe in na tashi sai na mike jikina, sai na yi waɗansu exercises haka, in tashi, in tsallake, in yi jogging, in taka, in gudu, in yi mai. Kuma banda haka, kowane rana ko a sati haka, a rana hudu, a rana hudu haka ina shiga gym in je, in je in yi, in yi exercises, in ji jikina, in ji, in ji jini yana ta flowing min a jiki, in yi abubuwa mai lafiya. In ban shiga na mike jikina ba, bana jin dadi jikina. Saboda haka ya kamata in mike jikina saboda in ji dadi jikina, in ji lafiya, in ji jikina mai ƙarfi.

Aha magana waya ya shiga wannan kuma. Sha waya na shine waya ana kiran infinix hot 60i. Irin waya da nake amfani ina recording wannan abu da shi yanzu ma infinix hot 60i. Na fi so waya na saboda akwai, akwai abubuwa na AI haka da yana taimako. In yi abubuwa na waya na in duba wadansu abubuwa. In duba ko, ko Google haka ko wadansu search engine haka baya bani matsala. Baya bani wani irin matsala haka da zan ce bana so. Kuma yana charge da sauri. Yanzu in na sa a caji, awa daya yana da yawa ya cika. So saboda haka na fi, na fi so amfani da infinix hot 60i na wa. Na so shi fi iPhone ma, na so shi fi Samsung. Infinix ne nake so.

Takal-- takalma da nake fi so shine ana kiran timberland. Ko wanne kala yayi, yayi mun da kyau. Na fi so timberland saboda takalma suna da kyau, suna da kato, kuma zaka iya ka, um, ka saka shi ka shiga ko'ina. Takalma din ko'ina ka shiga mutane suna so takalmi. Saboda haka na fi so timbaland. Amma in ba timberland ba akwai wadansu kamar sneakers haka. Na fi so air force ko air max. Amma banda su takalmi, a, kaman slippers haka ko palms ana kira, na fi so hermes. Hermes na fi sonsu. Hermes kuma a duka na fi so kala baki. Baki ne na fi so kala na fiye da kowane kala. Baki ne na fi so takalma na su, su yi baki. Na fi so.

Ko wani aikin gida ina gani inayi, amma wanda na fi yi kullum shine share ɗaki. Kullum da na tashi na mike jikina, na je gym na dawo sai in share ɗaki na mopping, in yi komai da komai amma amma in ban share ɗakina ba ko in na share na gama sai in sai in shiga wanke wanke. In wanke kwanoni, in wanke cokalai, in wanke wukake, in wanke komai da ana amfani ana girki da shi. So aikin da na fi so, da nake yi kullum a gida shine shara, shine sharan ɗaki. Amma wasu lokaci haka sai in shiga, inje inje fili kila in danyi noma kaɗan kuma in lokaci hamata ne da ba ruwa sai in dibo a ruwa in sassaka a ciki a saman tushin a saman tushin mu da muke da shi a gida.

Idan batun me na ka yi don ƙara aiki, na ka yi abubuwa mai yawa dai. A farko na ka yi kokari aiki na da sauri kuma na yi aiki na da kyau. In na yi aiki da kyau kawai aiki na yana da sauri saboda ina yi da kyau kuma na gane abin da nake yi. So ina yi farko in yi kokari aiki na ya yi kyau. In aiki na yana da kyau, ina gama da sauri. Ba na cika so don zauna haka, ba na yi wani abu. So wancan abu ma yake ba ni don ƙarami alama in yi aiki. Kuma ban da haka ina karatu. So ina karatu ina samu wadansu ilimi da zan iya amfani da su, in amfani yanda in gani yanda aiki na zai yi sauri kuma yanda aiki na zai yi kyau.

Eh, ina magana da abokan ciniki. Na fi so in magana murya na, murya na a hankali. Domin inna gane wai, in akwai wani abu in dai yana a wurin ciniki, na fi so murya na ya, ya yi a hankali. Ba na so murya da zai tace yana da ƙarfi ko hayaniya. Na fi so magana cikin natsuwa da ladabi saboda ina gani idan na, na magana haka a hankali, mutane ko abokan, ko abokan ciniki za su iya su gane me nake nufi. Ba lallai ba in daga murya na kafin a gane abin da nake nufi ba. Kuma, kuma wannan ba wai ba zan iya in daga murya ba. In dai, in dai lamari ya buƙata in daga murya, zan daga murya. Amma dai, ba na ba, ba wai wani abu ba da zan daga murya haka. Na fi so magana a hankali, magana da dariya, magana ina sashi dariya ne nake dariya, muna dariya tare. Na fi so haka.

Na fi so alkalami. Yau gobe jibi bai dame ni ba. Na fi so alkalami. Fensir a inda nake, nake kila ina yin hoto wani kila zan, zan amfani da fensir. Amma na fi so alkalami. Alkalami shine mutane kuma ma sun fi so. In ina amfani da fensir kamar ni dan yaro ne kuma bana so saboda haka na fi so alkalami. Alkalami yana ba mutum, yana ba mutum girman shi wai eh shi mutum. Amma indai mutum yana amfani da fensir, ka gan fensir na yara ne. So ko dai ko kila in ma zan amfani da fensir kamar kila ina dauka hoto ko ina ja layi, layi wani hakan ko ina amfani da shi saboda bana so in yi wani irin kuskure haka. Amma in ba, in ba don haka ba na fi so alkalami.

In ya kai wurin biki na fi so bikin aure, na fi so bikin aure fiye da kowane iri biki. Bikin aure mutane suna dariya, suna ci abinci, suna ba da addu'o'i, suna ba da, suna ba da, da, da, da abinci, suna ba da abubuwa, girki. So na fi so biki. Biki yana da, yana da wurin shi a rayuwar mutum. Na fi so biki fiye da kowane, eh, na fi so bikin aure fiye da kowane iri biki. Kila na mutuwa, ko na yara, ko na birthday. A'a, ba na so su haka kamar na ke so bikin aure. Bikin aure shi ne na fi so a rayuwa na. Kuma bikin aure yana da kyau. Ya fi, ya fi duka biki a wurina kyau, bikin aure.

Yanda nake shirya ayyukana a rana daya ko a rana haka, farko zan fara zan rubuta duka ayyukan da ya kamata in dauka ko in yi a wancan rana. Zan fara daga wanne da ba su da wani matsala haka, ehm daga wanne da, da za a iya ayi a sauƙi fiye da waɗansu da ba za a iya yi a sauƙi ba. Zan fara daga su. In na rubuta su, in na rubutu so sai in fara kadan kadan. In na rubuta sai, sai zan rubuta wai eh na yi kuma zan rubuta lokaci da ya kamata kuma in dauka ayyukana. Haka su, in na, so in na yi haka, na rubutu su da kyau, na rubutu su da lokacin duka da lokacinsu. Zan yi ƙoƙari kada in wuce lokaci da na ba ayyuka ɗaya. Yana taimake ni, mm, yana taimake ni, mm, da, da lokacina a rana daya haka.

Ko wane sati sai na yanka farce na. Koma ya dogo ko ma bai dogo ba sai na yanke. Kuma amma bana don yanka ya ba ni wani damuwa haka. Amma kowane sati bana so farce na ya girma fiye da inch ɗaya haka. Bana so haka. To sobada haka ko wane sati haka, in ran Lahadi ya kai ko ran sati ya kai sai na yanke farce. Bana so ya wuce sati ko Lahadi zan yanke farce na. Sobada a sati daya ya kamata farce mutum ya girma ko kaɗan ne ya kamata ya girma. So ni na fi so farce na a yanko kuma kowane sati sai na yanke farce na. Ko wane sati na fi son shi haka. Na fi son farce na haka.

Hmm, ba mu da Wi-Fi a gida fa, ba mu da Wi-Fi. Yawan ci gida ma a wurina ba su da Wi-Fi a gidansu, a gidajensu. Haka ne muke a Najeriya. Ba, ba kowanne guri ba suna da Wi-Fi. In kana so ka, ka duba ma wadansu ba su ma da data. Amma in ba Wi-Fi, mutane a gidanmu suna dan kokari. Kowa yana da data na shi, ya amfani da shi yanda yake so, ya amfani da shi yanda ya kamata ya amfani da shi. Amma banda haka ba mu da Wi-Fi a gida. Amma dai muna dan yin kokari mu yi, mu tara kuɗi mu siya Wi-Fi. Mu sa, mu samu a gida kila. Da wadansu da suna amfani da laptop kuma laptop yana cin Wi-Fi da yawa, yana ci, yana ci data da yawa. So ya kamata mutane su, so ya kamata mu tara kuɗi mu siya Wi-Fi, mu siya, mu, mu recharge duka mu samu data haka ko mu samu internet haka.

Ba kowane lokaci ba, amma dai yawanci lokaci na ke rera waƙa lokaci da, da na ke wanka. Na shiga haka waƙoƙi na kila daga hip hop zuwa R&B. Ba wani, um, waƙa dai, ba wani iri waƙa da zan ce eh wannan iri ne da na ke rerawa. Amma dai in na shiga ina rera waƙoƙi, ina rera waƙoƙi. Ina fara kila ma ba zan, ai na fara yake ba ni, yake ba ni, um, farin ciki. Ina rera waƙoƙi haka. Sannan so na fara rerawa sai in ci gaba sai na tashi daga, daga wurin wanka. Har ma da ina wanki ma, ina wanke wanke ina yi waɗansu abubuwa na ke rerawa waƙoƙi. Na fi so rera waƙoƙi ban fiye da, da ko ji waƙoƙi ma ko yi waɗansu abubuwa da ina aiki aka ko ina wanka. Na fi so rera waƙoƙi.

Na tashi daga wanka haka, ko, ko da safe haka da na tashi na cika duba madubi. In gan kila akwai wani abu da yake fuska na ko, ko wadansu lokaci ma kawai in gan yanda nake kyau. Ba wai wani abu ba. Indon gan yanda nake kyau. Amma wadansu lokaci in akwai kaman su pimples a fuska na, haka sanda in duba madubi, in duba in ta cicire su. Sai kuma, um, kai na, indon na sa kum a kai na, sanda in duba madubi in gan yanda nake yi. Wadansu lokaci ma ko in na duba idanu na domin ina da, ina da matsala idanu, so wadansu lokacin in na duba idanu na zan duba, um, madubi. So ban da, ban da, um, ban da wani lokaci da na sa dai da zan ce ina duba madubi.

Idan tafiya da kafa zan iya in kai kila goma kilometers ma, kilometers goma ba zan iya in kai kilometers goma ina ta tafiya a kafa, ina ta tafiya a hankali a hankali. Da ina tafiya haka in fa kai zan ma wuce, zan ma wuce kilometer goma ina na taka a ƙafa. Ƙila, ƙila zan kai kilometer ashirin kafin ƙila ingaji, yanda ina gani. Domin kowane rana sai na taka, sai na taka takwas kilometers. Kowane rana sai na taka. Kuma da nake taka haka yana ta shiga mun jiki. Kuma ina jin daɗin jikina yanda ina takawa haka. So yanda ina gani kilometers goma ko, ko ashirin zan iya in taka a ƙafa yanda ina gani. So shi ne haka, shi ne maganan.

A wurin aiki haka idan damuwa yake tasowa haka, na fi so magana a hankali, a hankali hankali haka. Domin na gane in na magana da, da karfi, da haye, da haye, da hayaniya zai warware min, eh, magana. So ba na so magana, ah, da karfi haka. Na fi so magana da hankali da hankali. Idan na magana da hankali ina da, ina da nufin wai mutane su gane abin da nake magana. In na magana da karfi kuma mutane kuma su ma su fara magana da karfi kuma ba wanda zai gane junan shi. Saboda haka na fi so magana a hankali. Magana kadan kadan mutane su ji, su gane abin da nake nufi. Na fi so magana da ladabi da kala. Ya fi mun haka domin in na magana da karfi mutane ba za su gane ba kuma kowa za su taɗa muryar su kuma ba za mu gane junan mu ba.

A tsakani makullai na zan ce ƙira a sama, a zan ce a saman tebur na. Indai makullin abun da ina amfani da shi yanzu ko zan amfa-- ko na cika amfani da shi kaman makulli, um, babban ƙofa da ina ta ajiye a saman tebur. Amma ban da haka, makullin gida na sai a cikin jaka na ne. Kaman zan fita haka zan dauka makulli na in ajiye a jaka na kaman zan je aiki haka. Kuma indai zan je kaman siya wani abu kan je inga wani ko in gan sandar wana, zan sa aljuhu in fita in je wuri da zan je da makulli na. Amma na dawo a saman tebur da makulli na nake ajiye. Kuma indai za, um, kuma waɗansu makullai haka kaman na ciki ciki ɗaki zan sa ƙofar sai waɗansu makullai zan sa da ba na amfani da su dai. Zan sa a sama a cikin ɗan drawer in manta da su.

Da yawa ma, da yawa ban gan mutum da zai gaya min wai baya waƙa a cikin zuciyan shi ba. Dan ina waƙa a cikin zuciya na. Waƙoƙi man, ko yanzu na fara waƙa kafin in fara amsa wannan tambayar. Waƙoƙi dai yakamata mutum yayi waƙa tunda waƙa ya kan ba da haske a cikin rayuwar mutum. Ya kan ba da, ya kan ba da daɗi, ya kan ba da farin ciki. Yakamata mutum ya dinga waƙa. Ko a waje, da baki, ko a zuciyan shi, ba damuwa in dai yake waƙa ba damuwa. Waƙoƙi suka ba ma mutum farin ciki kuma da gaske ne. Ina waƙa sosai a cikin zuciya na. Nafi son ma waƙoƙi amma dai nafi son waƙoƙi a waje da baki. Tunda ina ta, ina shiga nini ina ta yi waƙoƙin ba damuwa. Nafi son waƙoƙi da baki daga waƙoƙi a cikin zuciya.

Yan da nake gaishe da muta-- nake gaisawa da mutane kawai, in ce na kwana, ya gajiya. Indai sun, indai sun fini ara-- ah, indai sun fini kila, um, mutane kamar ogana aiki ko iyaye na ko su aunty da uncle na kawai na kwana ko na yini ko ina yamma haka ne na gaisawa na. Amma da kamar ɗan'uwa, ɗan'uwa na da junana, ya kuke? Yane? Iri, irin gaisuwa haka. Ko kawai in je boss ko chairman haka nake gaisawa na. Di-- dai in setting ɗin yayi zan gaisawa, zan gaisawa, um, kamar ina ofis in setting yayi amma banda haka, yane, ya kuke? Haka ne nake gaisawa na.

Na fi son AC fiye da fanka, saboda AC ya kan bada sanyi kuma mu da muna, kuma mu da muna wuri da ana kiran tropics. Mun san wai wurin yana da zafi, yana da zafi sosai. So saboda haka na fi son AC kuma AC ba wani surutu kamar fanka haka. Fanka zai iya ya hura ka amma yana hura, amma yana hura zufa ma. Fanka yana iya, yana iya hura zufa. Amma AC sanyi ne ka cal, sanyi ne zai rinƙa hura maka kuma za ka ji dadin ta. Amma fanka surutu ga zufa yana ta hura zufa, yana zuba maka zufa amma AC tana da daɗi fiye da fanka saboda haka na fi son AC fiye da fanka.